Daga cikin ababen sha da na fi so, na fi son ruwan lemu wanda lemon zaƙi. Sannan ina matuƙar son ainihin ruwan kankana da na abarba. A marka markada su gaba ɗaya, abun nan, ayi tace ruwan su waɗannan su ne ababen da na fi sha. Sannan kuma ina mutuƙar son ruwa ko da yaushe gaskiya ina shan ruwa saboda shiyawan shan ruwa yana samar da lafiyan jiki.

A'a, na kan dai sha magani lokaci bayan lokaci, shi ma idan bukatun haka ya taso ne. Kaman ina yanayi na rashin lafiya ko ina rashin lafiyan ban cika shan magani ba, saidai idan gaskiya na ga ciwon ya kai matuƙa shine ke sa in sha magani. Amma kasafai gaskiya ban cika shan magani ba.

Tsakanina da makwabtana akwai kyakkyawan dangantaka da fahimtar juna. Saboda, ai makwabtana dole ne in kyautata mu'amala na da su. Kasantuwan su ne makwabtana na kusa wanda ko 'yan uwana na naisa ba su ka yi makwabtana ba. Saboda duk lokacin da wani abu zai same ni kafin 'yan uwana su zo makwabtana sun kawo mun ɗauki. Wannan shi ya sa nake da kyakkyawan mu'amala da dangantaka da makwabtana.